Yaushe kake cin abincin rana? Wato abincin rana abinci ne da ya kasance mai mahimmanci a gurina kuma ina cin shine wani sa'in ƙarfe sha biyu da rana wani sa'in ƙarfe ɗaya. To amma wani sa'in idan na bacci bacci ya wuce ni na makara to na kan cin shi ƙarfe biyu. To kuma akwai irin abinci da dama da yawa wanda nake so. Indai da rana ne nafison kamar insha gari inci shinkafa ko inci abinci mai a dunƙule dunƙule kamar su semo ko sakwara ko wani abu makamancin haka. To abincin rana dai abinci ne da shima yana da amfani sosai amma a wajena bai kai abincin dare ko abincin safe mahimmanci ba. Shiyasa wani sa'in ma hasali ma sai in manta dashi in ƙyale shi ban ci ba.

Kana son ɗaukar hotuna? A'a wato, idan ba ni za a ɗauka ba, in kama'ance ne zan yi kamera man. Ina son ɗaukar hotuna sosai. Dan so da dama idan ka ga mutanen na sunyi hoto, za ka ga na je na anso hoton ma na je na musu. To amma wai ni in kama in ta ɗaukan hotuna, sama da ƙasa gaskiya wannan ba abu ne da na saba ba. Sannan za ka ga masu mayen ɗaukan hoto su ne masu iPhone, wanda su, eh, hoton waƴansu yana mugun kyau. Sai kaga ko ina suka gani, su sunke su ɗau hoton gurare su sa. Wato za ka ga kuma mafi masu, wanda sun fi kowa sun hotuna kuma za ka ga irin mutunen nan ne masu amfani da Snapchat. Masu amfani da Snapchat Allah ya jarabce su da son ɗaukan hoto da yawa wanda ma ayyakai ya kawo ma za ka ga wani hoton ma bai da ma'na, bai da hankali. To hoto kuma sai mata su ne za ka ga mayen son ɗaukan hoto. Amma in dai gaskiya ka min ɗau hoton, sai kaga in nayi zan ɗauki hoto ne, in taya ku nema in taya sabida da zan muka kamera man.

Ya kake neman izinin hutu? Wato izinin hutu zuwa zaman aiki ne, aiko yasan ake kamata. A matsayin munadi bururi, neman izinin hutu ba wani abu ne mai wahala ba. Zuwa za ka yi ka ce ma ogan ka an ba ka fom ka cika, zan je hutu ko bana samun zuwa aiki ba. To wannan yanayin yana da matuƙar amfani sosai dan ya fi ka yi magana ka tafi, an ta neman ka, za a ba ka aiki ba'a ganka ba. Wannan shi ne zai sa idan ka dawo tofa ka dawo a ba ka aiki sai ka ga an hana ka, ba cin an san ka ya iya aiki. Neman izinin hutu gaske yana da amfani domin to kashi na har kashen mako, sai da za ka samu, ka haɗa shi da wasu watan ka ji ka yi kwanaki da yawa. To kuma ka ga hutu da kwanaki da yawa shine hutu wanda za ka ji daɗin kanka.

Yaya kake zuba da shara? Wato zuba da shara abu ne da gaskiya yana da mahimmanci to kuma ni yanda nike zan karɓe nawa a ɗaki na sa basket sannan sai na kai inda ake zubawa na zuba ko na ce ta zo ta kwashe ta zuba.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Shan ruwan 'ya'yan itace gaskiya ba abu ne da muka saba ba a garinmu indai ba wai irin kwakwa ba. Kwakwa kaɗai ne zakaga muke shan ruwansa. Amma irin su koko da wasu abubuwa sai dai kaje kudu amma nan Arewa bamu cika shan waɗannan abubuwan ba.

Kana tafiya da sauri, eh gaskiya kaga da yake ni dogo ne, tafiyattawa sauri gareshi sosai. Ina kama ina tafiya ma mutane ba sa iya kama chimmin sabida a kowane lokaci tafiya na sauri ne kuma na tsanaga ina tafiya a hankali a hankali sai ya sani dunna gaji kuma na ji ba na jin daɗi.

Wani irin kyauta kake son bayarwa? Ti kyauta gaskiya iri iri daban daban ne kuma daga ganin kowa da kyautan da yake so. Ni a wurina kyautan kuɗi shi ma ina son ba da shi sabida shine za ka ga ka ba mutum shi kuma yasan mai zaiyi dashi. Saɓanin kai ka ɗauka ka siya mai abu shi kuma yana da abun da yake so yi da kuɗi. Amma sau da dama kuma wasu sun fi son a mamaye su a basu kyauta wanda basu san dashi ba to amma dai duk da haka dai ni nafi son in ba da kyautan kuɗi wanda idan na ba ka kai da na bawa za ka san. Mai za ka yi da shi, yaya za ka yi da shi.

Kana cin salati? Ƙwarai ko ina cin salati. Salati ganye ne wanda yana da matuƙar amfani a jikin ɗan adam. To idan mutum ya kasance kuma baya cin wannan, sai kaga ya kama yana cin abubuwa me suga. Duk da abincicchuwan a Nigeria zakaga duk ciki yake gaskiya, irinsu shinkafa, doya da makamantansu to, inda mutun ya kasance yana cin su salad, su kabeji, su aa kokumba sai kaga ya samu raɗaɗin wa'innan a sugan da mutum ke turawa ciki. Yasamu dama yanacin abubuwan da zasu bashi lafiya.

A wane wata aka aife ku? To ku lokuta kuna fassara Hausa kaman kuna fassara Yarbanci ko Larabci. Idan ku kace a wani wata aka haife ku kaman kuna magana ne da mutane da yawa. Wannan shine a wani wata aka haife ka? Ni kenan ni sai baku amsan watan da aka haife ni, ko nuna muku a Afirelu ne ko Jenwari ne ko Nuwamba ne. Ga dai shi nan gashi nan dai yanayin tambayan nayi amsan da ya kamata ku samu.

Kana yin harsashi lokacin bacci? Ban gane harsashi ba lokacin bacci bane, inda kuka gani na bacci na yin shi daidai nake kamar yadda mutane ke yi. Bana ruwa ƙafa, bana juye-juye kuma bana kunnari. Bacci ne na mutane masu hankali, nake jin daɗi. Bafa yi na bane ƙaddara ce ta ubangiji amma Alhamdulilla bacci mai kyau nake yi.

Yaya kake ajiye takardun aiki? To, takardun aiki dai da kake gani su abu ne da bamu cika amfani da shi a gurin aikin mu ba. Kome digitalize ne, to mun samu ci gaba kuma ci gaba ya zo mana don haka ba mu wani amfani da takadon aiki, kome a waya ne ko kuma a yanar gizo.

Wane irin waya kake amfani da shi? To ga kallon wayoyi daban-daban a nan ƙasa muna da Techno, muna da Infinix, muna da iPhone kuma muna da Itel. Duk wanda da naga dama amfani da shi a cikinsu, ai zan iya siya kuma na yi amfani da shi.

Kana cire takal ma agida? Eh, gaskiya ina cire takalma. Bana shiga gida da takalmi. To shiga gida da takalmi kusan ƙazanta ne, inda zaka ga gidajen mu na Afirka duk ba mu yarda da shi ba kuma mun. Mun kalubalance shi. To abin dai gashi nan dai, amma dai zaka ga gaskiya bamu cika shiga da takalmi cikin gida ba.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? A lokacin zama bana ƙetare ƙafafu. Mafi yawan masu ƙetare ƙafafu zaka ga mata ne, suke ƙetare ƙafafu saboda, suna so su zana su ɗan kare yanayin gabansu. Amma in ba haka ba, ƙetare ƙafa zama ne da bai da daɗi, bai dace ba kuma, saboda zama ne dake hana hanji motsawa wani sa'in.

Kana fi son zama a birni ko a ƙauye? To indai ba wai a ƙauye aka haifi mutum ba. Mene ne zai sa ya fi son zama a ƙauye. Abu ɗaya ne kawai a ƙauye ba za ka ci abincin yanda kake so. Amma bayan abinci ban tuna nin akwai wani abu wanda za a zo a cimma mutum gashi a ƙauye taɓa birni. A birni kuwa akwai rayuwa mai inganci sosai. Akwai tsaro, akwai ɗan sanda, akwai hukumomi da dama waɗanda kuma za su mana aikin da yaka mata. A ruƙwashe wannan sharan da kake gani sai ka samu wanda kwashewa za a yi ka biya. A ƙauye ba za ka samu wannan ba. A birni akwai makarantu masu kyau da 'ya'yanka za su je? A ƙauye ba za ka samu wannan ba. A birni irin mu leburori haka. Idan ka bi ta ba za ka rasa aiki ba wanda kuma za ka na samu a kuɗi mai albashi mai kyau ko wance kuɗin biya mai kyau. Amma a ƙauye sai ka ga daga wannan aikin wahalan sai wancan aikin wahalan sai wancan aikin wahalan haka akeyi a ƙauye. Dan haka na fi son zama a birni akan a ƙauye.

Kana iya rera waƙa? Waƙa gaskiya ba abu na bane. Ko da kuwa na iya rera shi kuwa ba zan tuna ba. Waƙoƙi da ka gani ba na jin su kuma na dena mu'amala da su, don ni ba burge ni suke ba. Sannan za ka ga masu a wanda hakan ya burge, sun zama mutane ne da sun koma na rayuwar turawa.

Wa yake ƙaƙƙafa maka baya? Gaskiya nidai na gode ma Allah masu kakkafa mun baya suna da yawa, suna da yawan gaske. Akwai iyayen nawa, akwai 'yar uwar tawa, akwai matar tawa duk wani abu da za ka yi, za ka, da zan yi, za ka ga kakkafa mun baya ne.

Kana bin ƙa'idojin aiki ai wannan wajibi ne. Ni mutum ne mai bin ƙa'ida kuma mai son in gan anbi ƙa'ida. Dubin ƙa'idojin aiki abu ne mai amfani wanda kuma zai taimake ka gurin yin aikin mu'a gaba ɗaya. Idan mutum yaƙi bin ƙa'idojin aiki, shi ne za ka ji na ci an samu nei mis ko asilint. Amma idan ka bi ƙa'idojin aiki, wanda daga bisani ka haɗa da addua, kamaka sashi, to in Allah yarda dun wani tashin ankali ko wani inda anda na aiki, za ka ga ba'a yi da kai ba sabida kai kana cikin ƙariya.

Kana buga rubutu da sauri? Eh, rubutun nawa ba sauri gare shi kuma ba rauni gare shi ba mu 'yan tsaka-tsakiya ne wurin yin rubutu, ba ma rubutu da ƙarfi, ba ma rubutu da sauri kuma ba ma yi garangaɗau rubutun namu shi ba kyau ba kuma shi ba rashin kyau shi ba.